A'a ni ban yi harsashi a lokacin bacci, saboda kaga harsashi, harsashi na zuwa in mutum na da ciki babba ko ya ji wani aiki, ya yi aiki sosai shine zai kawo harsashi. Amma ni ban yi harsashi a lokacin bacci.

A'a, ni ban iya iyo ba kuma ni ban wanka a rafi. Kaga ni in zan yi wanka, wanka a cikin gida ko wanka a cikin, cikin wurare amma ka gan a cikin rafi ni ban iya wanka a cikin rafi ba saboda haka ni ban iya iyo ba.

Launin idanuna shine fari da baƙi. Kagan mu a nan. Mu idon, idon namu shine fari da baƙi. Ba wani launi kuma sai fari da baƙi.

Ina amfani da hannun dama saboda hannun dama yafi kyau a yi amfani da shi. Ni ina amfani da hannun dama, ina amfani da hannun dama, in ci abinci da shi, in yi, in ɗauka abu, in karɓa abu, in yi rubutu. Ina amfani da hannun dama.

Na fi son burodi, burodi na, na, na wake. Kagan burodi na wake, na fi so burodi na wake saboda akwai amfani a cikin jiki. Burodi na wake akwai abin ana ce protein a, a English shine protein. Na fi son burodi na wake.

Eh ina kuka a lokacin yanke albosa. Kaga albasa akwai wani abu a cikin albasa shine abu zai yi maka kai kuka. Ni haka ina yi kuka, ina, ina yanke albasa zan yi kuka. Amma in zaka yi kuka zaka sa glasses ko madubi a idonka saboda karka yi kuka. Amma ina yanke albasa zan yi kuka.

Na fi son fure na hibiscus shine, ah, a wurin anguwar mu muna da fure hibiscus kuma muna da fure suna kiran airis. Eh, na fi son hibiscus kuma na fi son airis kuma.

Na fi son, na fi son wasa na ƙwallo. Ka ga wasa na ƙwallo, na fi son wasa na ƙwallo. Mu buga ƙwallo, mu buga ƙwallo da, da abokina namu a unguwa, mu buga ƙwallo da abokanai mu a wani unguwa kuma ka gane ko irin wasa ne na fi so ke nan.

Eh ina rufin baki a lokaci hamma ka ga rufe baki a hamma akwai amfani sosai. Ka rufe bakinka in zaka yi amma ka gane ko? Rufin baki akwai, akwai, akwai amfani sosai sosai.

Agaban madubi ban kallon madubi da sau sosai. Ka ganeko zan kalla madubi in zan wuce wani wuri, in zan tafiya wani wuri in kalla madubi a wuce yanzun yanzu. Karaniko ni ban yi sau sosai a kan madubi.

Ina zuwa kasuwa a ranar Juma'a. Kaga ranar Juma'a za mu tashi a wurin aiki sai in je wurin kasuwa. Na je wurin kasuwa in dawo gida. Ni zan je, ina wucewa kasuwa a ranar Juma'a.

Eh na iya amfani da kwamfuta sosai. Kaga kwamfuta ko wayar mu, ko wayar mu haka kwamfuta ne. Kaga laptop dina shima kwamfuta ne. Kaga na iya amfani da kwamfuta sosai sosai. Na iya kwamfuta, na iya gyara abu akan kwamfuta. Na iya kwamfuta sosai.

Kagan damuwa a wurin aiki ba kyau. Ina akwai damuwa a wurin aiki, yaya zan magance damuwa a wurin aiki? Ina akwai damuwa a wurin aiki, za mu, za mu kira ogan mu muce mashi to gawa, ga damuwa, ga damuwa shine za mu zauna muyi magana a kai mu gyara kowanne abu, wahala ko damuwa a wurin aiki.

Na fi so in dafa ƙwai da man gyada. Ka gane ko? In dafa ƙwai da man gyada, in sa albasa, in sa tumatur, in sa ko wane abu, in sa, in sa gishiri, in dafa, in soya da man gyada shine na fi so. Kaga kuma akwai ka dafa da ruwa sai ka ci haka amma na fi so in dafa ko in soya da man gyada.

Ina koyan fasaha sabo a wurare a cikin ne, a cikin kwamfuta ɗin nan. Akwai wani wuri ana kiran Coursera shine ina koyan fasaha sabo a, a kwamfuta.

A'a ni ban tafiyan kasuwanci saboda ni ba mutumin tafiyan kasuwa ba. Kagan na zo daga aiki shine zan je wurin kasuwa. Kagan kasuwa, wuce kasuwa shine ranan Juma'a ne zan wuce kasuwa in siya komai da komai da zan siya. In siya kayan miya, in siya kayan abinci sai in wuce gida.

A'a ni ban saya safa kullum saboda ina da shi a gida amma ban siya safa kullum. Zan je wurin ina karɓan kuɗi a wurin aiki shine zan je in siya komai da komai kuma da safa amma ina siya ban siya da kullum da kullum haka.

Ni ban ci abincin gargajiya ba amma na fi son ci, um, tea na lemo da ginger in sha. Shi kuma yana aiki kamar gargajiya a cikin jikina. Ka gan tea in sha tea ko shayi na lemo da ginger shine maganin gargajiya na fi so.

A'a ni ban taunawa da goro. Ka gan goro? Ni ban iya cin goro ko in yi wani abu da goro ba amma ni ban taunawa da goro. Goro akwai amfani amma ni ban taunawa da goro.

Ka ga rubutun bancin wurin kuɗi wurin aiki ba aiki na ba ne. Ka gani ban iyi rubutun ƙashin kuɗi a wurin aiki ba. Ka gan wurin aiki akwai masu rubutu, akwai masu ba da abu, akwai masu sauraren mutane. Ka gane ko? Ni ban yi rubutun ƙashin wurin kuɗi wurin aiki.

Na, na fi so yin ziyarta a wurin abokanai na. Na je wurin aiki, na dawo, zan yi ziyara ko muyi ziyarta a gidan abokanain mu, mu sha, mu kallo, muyi waƙa. Shine na fi so, yin ziyara ko ziyarta a wurin.

Irin wasa na fi so shine wasan bugan kwallo. Kaga wasan buga kwallo shine ina so in yi ko na fi so. Ka gane ko wasan bugan kwallo, wasan buga kwallo da abokanai mu shine na fi so sosai. Ko in buga kwallo da yan garin mu ko a wannan anguwan mu, na fi so sosai.

E, ina karatu kafin in kwana daddare. Ka gane ka yi karatu akwai amfani sosai. Ka gane ko? Na yi karatu, na yi karatu ko na wuce wurin aiki na je na yi karatu ko na je wurin, wurin abokanaina mun je muyi karatu sai mu dawo muyi kwana. Ka gani? Karatu akwai amfani.

Na fi so in ci abinci da cokali. Kaga in za ka ci shinkafa ko za ka ci wani abu a cikin, a cikin roba ko a cikin, uh, robobi shine ka ci da cokali. Kaga in za ka ci abin kamar tuwo shine za ka ci da hanu, amma na fi so in ci tuwo da hanu in ci shinkafa da cokali.

Ina yanke shawara a wurin aiki shine a ba da shawara da masu aikin mu. In kana da shawara za ka ba da ko za ka yanke, ka ba da shawara a wurin aiki da aboka ninka wurin aiki shine zai yi fi kyau ka ba da shawara. Idan shawara akwai kyau, in shawara ɗin akwai karfi sosai a wurin aiki sai ka ba da.

Sha- sharar da kura na shara da kura sosai. Ka gan kura ba kyau a cikin gida ko a wurare. Kura kuma zai, zai baka, zai baka wani abu a ciki bai bada kyau. Ka gane ko so? In za ka yi.

E, na iya dafa abinci, na iya dafa abinci, na iya dafa abinci kaman na soya kwai, an yi shinkafa da wake da miya, an yi miyan, miyan kuɓewa, an yi miyan aleyahu. Na iya yi abinci, na iya dafa abinci sosai.

A'a, ni ban iya cin abinci a titi ba. Zan ci abinci, inje in siya a kasuwa in dafa a gida. Amma ni ban so in ci abinci a titi. Ba kyau sosai a ci abinci a wurin titi. Ko ba tsafta ko baka san waye ko wanne da ya yi abinci din ba. Sai ka je wurin kasuwa ka siya abinci, ka je gida ka je ka dafa.

Ka gan na fi so in wuce wurare da sauri, da safe ina, na tashi in yi wanka, in wuce wurare ko wurin aiki ko wurin kasuwa, in wuce da sassafe a wuri shine na fi so.

Ina yin aikin gida kamar shara, kamar in je in ɗiba ruwa, in ba ruwa gida, in je in ɗiba ruwa, in yi wanke wanke, a, in yi, in yi kowane abu a gida. Na iya aikin gida sosai.

Wuta lantarki a wata shine dubu biyar a wata. Kagan dubu biyar shine za'a zo a karba a wata mu basu kuma wutan gwamnati ne. Kaga wutan lantarki akwai amfani sosai a wurin aiki ko a gida.

Na fi so abun mai sha kaman, kaman ruwan, ruwan lemu. Na fi so ruwan lemu. Ko ruwa sab na, na fi so ruwan lemu. Ka gan ruwan lemu akwai, akwai amfani a cikin jiki. Ka gani ko? Na fi so ruwan lemu.

Kagan fanka a wurin sanyi, ni ban son fanka mai gudu sosai. Kagane ko ni, na fi son fanka mai, mai gudu kaɗan kaɗan. Shi ne, uh, guda ɗaya in sa a number guda ɗaya. Shi ne na fi so. Ni ban son fanka yayi gudu sosai ba. Saboda zan sa a number guda ɗaya, ya yi man fanka kaɗan kaɗan.

Na fi so in sa kaya, kaya kamar wando da jalabiya da hulla na shine na fi so in sa kaya in wuce wurare. Ka gan jalabiya ka sa jalabiya, ka sa wando akwai amfani a, a kalmomi a Hausa ka gane ko. Ni zan sa wando da jalabiya in wuce wurare wurin abokina ko wurin aiki za ka iya ka sa wun-wanduna ko jalabiya ka sa.

Eh ina son agogo a hannu sosai. Kaga agogo in zan wuce wani wuri ko in wuce wurin aiki, in wuce wurin abokaina ko in wuce wurin wasa zan sa agogo a hannuna saboda in zan gan lokaci ko in sa lokaci a zuciyana zan sa agogo a hannu saboda lokaci.

Ina shan ruwa sosai, ina shan ruwa sosai. Ina shan roba biyu ko uku, ina shan roba biyu ko uku. Ina shan ruwa sosai. Na, na, so, na, na fi son sha ruwa da in sha ko ruwan me kala kala. Na fi son in sha ruwa. Ka gan ruwa akwai amfani a jiki shine ni zan sha ruwa biyu ko uku a dare.

Ni na dawo daga wurin aiki shine zan yi wanke wanke kayan aiki. Kayan kayan aiki na akwai su guda biyu. Na wanke wani yau shine zan sa yau da gobe. Ka gane ko kayan aiki ya fi kyau kai kana da guda biyu ko guda uku shine yafi kyau.

Na fi so duk wani lokaci a rana ne na fi so. Kagan lokaci kaman agogo, kaman karfe, karfe biyu na je wani wuri na dawo karfe biyu na fi so wurin karfe biyu a rana shine na fi so. Saboda na, na dawo da wurin aiki, in yi, in wuce wani wuri, in wuce wurin abokaina shine na fi so sosai.

Ina taskake da gidanmu sosai saboda tsafta akwai kyau. Taskake zai, zai, zai kawo in baka yi taskake sosai ba zai kawo datti a gida. Shine in zan yi taskake na yi sau biyar. Zan yi sau biyar. In yi taskake da safe, na dawo da aiki in yi, zan barci in yi kuma ka gane akwai, akwai kyau in kana da tsafta a gida.

Eh ina musafaha da mutane akwai, kaga musafaha in zaka yi gaisuwa da abokanai ka da mutane akwai amfani kayi musafaha dasu shine zai gaya masu kai kana son su sosai ko kayi gaisuwa sosai ka gane ko?

A'a ni ban yin fikincin tufafi sosai. Kaga fikincin tufafi mun, ni ban yi ko ban da shi. Ni ban yi a fikincin tufafi sosai.

A'a, mu ba mu amfani da ruwan rijiya. Muna da ruwan famfo a gida. Ba mu amfani da ruwan rijiya. Kaga ruwan rijiya akwai gishiri da yawa a ruwan rijiya amma kaga ruwan famfo gwannati shine muna amfani da shi kuma muna sha muna dafa abinci da shi.

Kagan jagorantad da mutane shine inayi a wurin aiki. Kagan jagorantan mutane akwai amfani sosai. Kuma akwai wani abu za ka yi a jagorantan mutane de yana amfani sosai. Ka yi da zuciyanka, ka yi da kome da kominka, da halinka, ka yi jagorantad da mutane sosai shine akwai amfani ko akwai riba kuma a wurin.

A'a ni ban iya tuƙi mota ba amma na iyan tuƙi keke. Na iya keke sosai amma ni ban iya tuƙi mota ba. Amma na, na so in koya amma ba yanzu ba. Ni ban iya tuƙi mota ba amma na iya tuƙi keke sosai.

A'a, ni ban so in ci ko ban iya jurewa barkono mai yaji sosai. Kagan barkono mai yaji akwai daɗi kaɗan a cikin abinci amma in akwai barkono mai yaji sosai a cikin abinci ba kyau. Saboda haka ni ban, ba zan iya ko ban iya jurewa barkono a cikin yaji ba.

Eh, na iya kiran bidiyo a wurin application a waya ɗina kamar WhatsApp, kamar Facebook, kamar Instagram. Na iya kiran bidiyo akan WhatsApp sosai. In zaka kira abokananka, ka yi bidiyo da su, ku yi magana, ku yi wasa, ku yi murna sosai da tare.

Eh, ina rera waƙa a lokacin wanka saboda ni na fi so in yi waƙa lokacin wanka. Zan yi waƙa, kagan shi da daɗi in za ka yi waƙa a cikin lokacin wanka. Ni na yin rera lokacin wanka.

Eh ina tafiya da sauri in zan wuce wani wuri da sau sauri ko ba lokaci ne zan yi tafiya da sauri amma ni in zan tafiya da abokanai na zamu tafiya kaɗan kaɗan amma ni in zan wuce wani wuri da sauri kuma ba lokaci shine zan tafiya da sauri.

Eh ina kunna tsaron baturi. Kagan akwai amfani ka kunna tashan bature in kana gida ko in kana, kana wurare akwai amfani ka kunna zai baka alam ko wani abu zai faru ko wani abu zai, zai yi maka amfani.

Eh, ina karanta jarida sosai amma na fi so in karanta a kan waya na ko a kwamfuta dina. Ka gane ko? In karanta jarida a waya na yafi kyau in ɗauka inkunna data dina. In karanta jarida a kwamfuta ko a waya dina.

A'a ni ban sha magani kullum. Ka ga magani akwai kyau in ka wuce wannan asibiti sun baka lisafi magani ka sha, ka sha. Magani akwai amfani a cikin jiki amma ba kullum ne ni na shan magani ba.

Eh, a lokacin ruwa na kalle waje na gan za'a yi ruwa yau. Na ɗauka lema na in sa a jaka in wuce wurin aiki ko in wuce waje da shi. In ruwa ya zo, in kunna lema din in sa kai.

A wurin aiki ina duban saƙo na a wurin aiki sosai. Kagan saƙo a cikin imel dina ko a wurin messages a kan wayana ko a wurin kwamfuta ina, ina duban saƙo sosai.

A'a ni ban iya bada barkwanci ko a wani wuri ni ban iya ba. Amma ni na iya bada lissafi ko koya ma mutum abu amma ka gan barkwanci ni ban iya ba, ba, ban iya ba.

Na fi so in hau lift. Kaga in zan yi wuce wurin ofis da wuri da wuri ko wani wuri da wuri da wuri kuma ba ƙarfi, shine zan hau lift. Lift akwai kyau amma ka hau lift ba kyau saboda jiki ba son lift sosai.

Ni ban amfani da mai taimakin murya ko mai taimako da murya ni ban amfani da mai taimakin murya. Ni zan amfani da murya ɗina in ce kowane abu zan ce, in yi kowane abu zan yi amma ni ban yin amfani da taimakin murya.

Ni na fi son biki na aure. Kaga biki na aure akwai murna a biki na aure. Aure shine, shine mu je, mu je mu ci abinci, mu je mu yi murna, mu je mu yi waƙa, mu je mu yi rawa a wurin biki aure. Shine nafi so sosai. Nafison biki na aure.

Ina ajiya, ajiye kuɗina a cikin, a cikin mobile app na waya na, dina. Na ajiye kuɗi kuma ina ajiye kuɗi a gida kuma na ajiye kuɗi a cikin aljihu dina. Amma in zan sa kuɗi babba shine zan sa a cikin mobile app dina a wurin banki dina. Wurin sa kuɗi shine zan sa waya, kuɗina. Amma in zan sa kuɗi a cikin gida zan sa a cikin durowa ko in sa a cikin ajiwu dina shine zan sa.

Eh ina son tunantarwa a ayuka. Kaga tunantarwa a ayuka akwai amfani sosai. In za ka yi manta da wani abu ko abu mai amfani shine ka sa ayukan tunantarwa don ayuka.

In zan sa sako a wani wuri ko in sa sako a wurin abokananai na shine app ina so sosai shine WhatsApp. Kaga WhatsApp ko Gmail dina shine ina amfani da shi sosai. Zan yi video call ko in yi, in sa sakun sako a wurare shine zan yi amfani da Gmail ko in yi amfani da app shine WhatsApp ne zan yi amfani da shi.

Eh, ina fin kuzari da safe. Kaga in ka tashi da safe akwai kuzari sosai. Zaka, ka ci abinci ka, ka yi wanka akwai kuzari sosai da safe. Kaga a yamma ka dawo da aiki akwai gajiya shine ka yi wanka, ka yi barci, amma ina fin jin kuzari da safe sosai.

Eh ina koyan wata yare. Ka gan yare, na iya yaren Yorubawa, na iya yaren Hausa amma ina koyan yaren Japanese amma ban iya sosai ba. Amma ina koyan a Duolingo, wani app kenan ana kiran Duolingo shine ina koyan yaren Japanese a wurin.

Kagan burin mu a wurin aiki shine a zama ko mu sa abu mai kyau a cikin waje, mu sa abu mai kyau a wurare, mu ba da, ba da shawara, mu ba da ja-jarewa a wurare.

Na fi son fim mai, mai, mai wasa ko mai ƙwallo. Shine fim ne ina so kuma ina son fim shi ne ana kiran animation ko anime na Japanese. Ina son sosai, ina son kalla su. Na fi son kalla. Ka gan fim kamar Naruto, na fi, na son shi, ina son shi sosai sosai.

Wata rana ina, wata rana ina zuwa kasuwa da safe. Wata rana ina zuwa, eh, kasuwa wurin daddare haka. Amma na fi son inje kasuwa, ah, da safe ran Juma'a ko na dawo zuwa aiki ne na fi son inje kasuwa.

Number mai albarka shine number guda huɗu. Na fi son number mai albarka guda huɗu. Kagan number guda huɗu shine nafi so sosai. Number mai albarka ninawa shine number guda huɗu shine nafi so.

Na fi son fanka ta AC. Kaga ina wurin aiki, ina cikin AC kullum a wurin aiki. Na zo gida na fi son yin fanka saboda a fanka akwai amfani sosai. Kagan AC, AC shine akwai, akwai abu ba kyau a wurin AC. Amma kagan fanka, na fi son fanka sosai.

A'a ni banyin ciniki a wurin kasuwa amma ni zan je wurin kasuwa in siya ko wane abu ina da shi ko zan samu a kasuwa kaman kayan miya, kaman kayan ko menene zan siya kayan sawa kagane ko amma ciniki in wuce kasuwa in je inyi ciniki ban yi.

Na fi son tufafin jalabiya a Hausa. Na sa jalabiya da wando da hulla shine nafi so sosai. Na fi son sa jalabiya da wanduna ko da wando da takalmi da hullana wuce wani gurare da shine nafi so sosai.

Eh ina amfani da soronet. Ka gan soronet aka? In zan barci da ddare ko zan kwana, zan shiga cikin soronet.

Ka gan tofa miyau a cikin ɗaki ko a cikin, a cikin gida ba kyau. Shine ba tsabta. In in zaka tofa miyau, zan je waje, in je waje in je in tofa miyau a ƙasa, in zuba ƙasa wurin, sai in share sosai. Shi ne wurin ina tofa miyau.

Ina yin sharan gida kullum. Ka gan sharan gida akwai amfani kuma ka gan tsafta akwai kyau a jikanmu a cikin gidanmu. In mutane sun zo a cikin gidanmu sun gan a ƙuri akwai shara zai zama amfani a gidanmu ko a gurinmu.

Kagan sauro, cizon sauro ba kyau. Shine muna shigan sauro net. Kagan sauro net an bamu a, a cikin, a gidan asibiti ne sun bamu. Za mu sa sauro net mu shiga, muyi bacci ba sauro, ba komi da komi.

Ina amfani da launi, launi na baƙi shine ina amfani da shi a, in yi rubutu da shi, in kai wurin aiki shine ina amfani da shi. Kagan launi baƙi shine yayi kyau a wannan aiki dina.

A'a ni ban so wurare masu hayaniya. Jar wa na fi so wurare kaman wurin aiki kaman wurin abokanai suke amma ban so wurare wurin masu hayaniya ban so.

Eh ina so in kalla wata da dare. Kalan kalla da wata da dare muna waje muna yi murna muna yin waƙa. Ka kalla sama ka kalla wata akwai, akwai daɗi akwai, akwai, akwai murna waran kuma. Ka kalla wata da dare.

Eh ina kunna kandir a gida saboda in ba wuta, wata gamace in ba wuta gamace a gida, zan kunna kandir in gan wurare, zan kunna kandir in yi karatu da shi. Amma karatu da kandu ba kyau sosai shi. Na fi so karatu a wuta.

Jira a layi akwai amfani ka jira a layi. In ka sami mutum ko in ka sami mutane akan layi sai ka jira. Ko wane mutum akan layi akwai amfani da su. Sun jira kai ma za ka saya a layi ka jira su, su karɓa komai da su su karɓa ko ka yi abinda za ka yi sai ka jira.

Ina magana da abokan cinikina akan WhatsApp, akan social media, in kirasu in yi musu misali, in gansu muyi bidiyo, muyi kome da kome. Ka gane ko, abokan ciniki akwai amfani ka yi magana dasu sosai saboda ana siyarwa ta abu musu.

Na fi so alƙalami saboda a alƙalami mun amfani da fensir a, a, a makaranta muna karami mun amfani da fensir amma mun je makaranta babba muna amfani da alkalami. Kaga alƙalami akwai, akwai amfani da alkalami saboda rubutunka zai yi, zai fito sosai kuma da launi akwai launi alkalami baki shine nafi so.

Ina goga hakori na sau biyu, da safe kuma daddare. Na bacci na, na tashi da sassafe. Zan wanke hakori na, zan goge hakori na kuma na ci abinci rana zuwa daddare. Zan yi goga hakori na kafin in bacci kuma.

Ina yanka farce na in yayi dogo, in yayi dogo sosai shine zan yanka farce. Kaga farce ba kyau in yayi dogo sosai, ka gan su datti za su shiga jikinka daga farce dinka. Kuma in yayi dogo sai ka yanke.

Ina, in, ina jin damuwa zan je wurin abokanaina in gan shawara da ga wurinsu ko in je wurin, wurin abokaina babba ko wurin yayana. In je wurinsu in gan shawara da wurinsu.

Ina amfani da waya na sosai, in zan wuce wurare ko ina cikan, cikan, cikan bayan gida zan wuce da waya na, ko ina wurin aiki zan wuce da waya na, ko na shiga wani wuri sai na wuce da waya na. Ina amfani da waya na sosai.

Muna da bokiti da yawa a gida. Su bokiti din suna da amfani wurare a cikin gida. Muna da bokiti ɗiban ruwa, muna da bokiti sa ruwa a cikin, cikin bayi mu, muna da bokiti muna sa a waje, muna da bokiti dayawa a gida.

Kagan lokacin hutu na shaƙatawa sosai. Mu wuce wurare, mu wuce wurin abokaina, mu wuce wurin ana bugan kwallo, mu buga kwallo, mu yi shawara, mu yi murna, mu yi wasa, mu wuce wani wuri, mu wuce mu yi, mu sha, mu ci.

Wasa a waje. Kaga wasa ina yi a waje shine wasan ƙwallo. Na fi so in yi wasan ƙwallo, mu buga ƙwallo a waje, mu buga ƙwallo da abokin mu. Irin wasa da na fi so kenan. Mu buga ƙwallo, mu wuce wani wuri, mu buga ƙwallo. Irin wasa ina fi so kenan.

Na fi so launi, launi baki. Na fi so launi baki. Kadan launi baki, na fi so launi baki na riga. Na fi so na takalmi, na fi so na hulla. Na fi so launi na, na agogo, na annu. Na fi so launi sosai. Na fi so sosai.

Na fi so malami na ausa language shine na fi so sosai. Saboda ta, ta, ta koya mana kalmomi, ta, ta koya mana jimla, ta koya mana ko wani abun. Shine na fi so sosai.

A'a ni ban iya dinka tufafi ba. Ka gan dinkawa tufafi akwai wasu sun iya dinka tufafi, akwai wasu sun iya dinka takalami sosai. Ni ban iya dinka tufafi ba.

Eh muna shukan tsire a gida. Na gan tsire akwai amfani a gida, kaman tsire na miya, turse na abinci muna shukawa. Muna shukan su a cikin gida in za mu yi amfani da kayan miya, mu je wurin, mu cire, mu yi miya da su.

Kujeran na a gida suna da daɗi sosai saboda mun ba wasu da sun iya kujera sosai. Sun zo sun yi kujera sosai. Muna kujera na yana da daɗi sosai. Ka yi bacci, ka yi zona da shi, yana da daɗi.

Eh ina binye kuɗi ta waya. Kaga biyan kuɗi ta waya yafi kyau saboda za kayi da sauri zai kai wurin mai kuɗin ce. Kaga waya in ka ɗauka wayan ka ka wuce wurare in zaka karɓa kuɗi ko in zaka sa kuɗi a wani wuri ka ɗauka wayan ka ka kunna data kayi transfer ko ka biya yayi kyau.

A'a ni ban ci tafarnuwa gashi tafarnuwa akwai, akwai wari in ka ci ƙarin bakin ka zai yi wari, in ka wuce wurare in ka fita waje za, za a dinga tambayan ka me ka ci? Me ka ci? Ni ban ci gashi kuma akwai wari.

A'a, ba mu samu horo a wurin aiki saboda wurin aikinmu ba su yin horo a wurin aiki. In ka zo wurin aiki, satiri ma kuɗi a wurin, wurin kuɗinka shine horon haka.

Kagan wurin aiki muna sadarwa a da app suna kiran WhatsApp. Muna da WhatsApp group chat suna muna yin sadarwa a wurin ko department ko wane wani za mu yi sadarwa, za mu sa misalinmu a wurin, za mu sa shawaranmu a wurin kuma.

In babu wutar lantarki a gida, sai in kunna kandar dina. In kunna kandar dina sai mu siya zuwa lokaci da za su kawo wuta, haka ne za mu yi ko haka ne zan yi. In kunna wata kandar dina na siya su kawo wuta.

Ina kalman sirina, ina kiyaye kalman sirina, ina sa a cikin, cikin wurin da ba zan, ba zan manta ba. Kaga kalma sirri akwai amfani sosai. In ka manta yanzu akwai matsala. In za, in zaka sa wurin da baza ka manta ba, ka sa wurin ko ka sa kalma wa sirri, ka da wari.